Ina kake cin abinci a wurin aiki? A wurin aikinmu muna da kanti, wan lokaci nakan je kanti domin in ci abinci. Amma idan na je, idan abincin da sun na da shi a kanti bai dace min ba, to nakan je waje nema abin da zan ci. So abin da nake yi ke nan a wurin aiki, nakan je kanti in ci idan ba abincin da ya dace mun, zan je waje in ci abinci na.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare kullum. Turare yana iya bani ƙarfin gashi kuma yana iya bani kamshin jiki mai kyau. Turare yakan rage ƙwayoyin cuta a jiki.

Kana yin kiran bidiyo? Ai nakan yi kiran bidiyo amma ba Kowane lokaci ba ne. Akwai lokacin da idan ina so wanda nike kira yagan wani abu, nakan kira shi don in yi bidiyo Call l domin yagani abin da nike so shi yagani.

Yaushe kake yin wanka? Ina wanka kullum. Wani lokaci nakan yi wanka fiye da sau uku a rana. Ai wanka ya kamata mutum ya yi ta ko wane lokaci ne. Idan mutum bai yi wanka ba ai mutum din zai wari. To ya kamata wanka tabbas ne.

Yaushe kake cin abincin rana? Nakan ci abincin rana, daga karfe goma sha biyu, zuwa karfe biyu na rana. Idan ya wuce wannan lokacin, ai ba abincin rana ba ke nan, wannan ya zama abincin yamma.

Kuna amfani da ruwan rijiya? A yanzu ina zama a birni ne, amma ko lokacin da na je kauye na kanyi amfani da ruwan rijiya. Kakannena abin da suka yi amfani da shi kenan a kauye, a kauyuka.

Kana yin motsan jiki kullum? Eh, ina motsan jiki amma ba kullum ba ne. Wani lokaci idan na tashi daga gado na da safe nakan motsa jikina kamin in fita in je aiki. Amma wani lokaci nakan fita haka in tafi aiki.

Kanada sa hannu a sakoninku babu bana sa hannu a sakon na. So da yawa idan na tura sako a net nakan tura sakon nan a gaggawa ne, to ba wani lokacin da zan je nema yanda zan sa hannu a ciki.

Wane irin fim kake son kallo? Nakan so na kalla fim wanda ke mahimmanci ba kowace irin fim nake so na kalla ba. Wani lokaci na kan kalla action fim wanda zai burge ni wanda yake da mahimmanci ba kowace irin fim kawai ba.

Ina kake tofa miyau? Nakan tofa miyau idan na je bayan gari. Wani lokaci idan ina tafiya a hanya nakan tofa miyau. Ai tofa miyau ba inda aka yi don tofa miyau. Tofa miyaubmutum yakan yi dukan tofa miyau idan yana tafiya a hanya. Amma dai yakamata dai kada mutum yana so ya tofa miyau, kar ya tofa miyo a cikin abinci, kar ya tofa miyau a cikin ɗaki. To idan mutum ya yi wannan ai ba wani matsala.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Eh, ina da harsashin lokacin bacci. Harsashin lokacin bacci yana da kyau. Idan ba ka da sashi, mutum yakan samu nauyin wuya. Idan, wani lokaci idan na tashi da safe, idan ban sa harsashi ba, zan ji wuyana yana min zafi to harsashi yana da kyau don mutum zai ji daɗin bacci kuma wuyansa ba zai mishi zafi ba.

Menene yake sa ka yi dariya? Akwai abubuwan da ya wanda yake sa nayi dariya. Daya shine idan zuciya na yaji daɗi kuma na ga abun da ya sa ni rai na ya ji daɗi sosai, yakan sa mun dariya. Da kuma akwai abubuwan da abun ban dariya idan mutum ya ga abun da yake ban dariya to mutum yakan yi dariya.

Yaushe kake fara aiki kullum? Nakan bar gida ƙarfe, wani lokaci ƙarfe bakwai, wani lokaci ƙarfe bakwai da rabi. Amma kamin ƙarfe takwas ya kamata na ruga na kai wurin aiki. Kuma ina fara aikina a ƙarfe takwas.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Na ɗaya shine sadar da ra'ayinka, gamsuwarka da damuwarka tare da ƙungiyar. Na biyu shine saurari wasu da nuna cika da mahimmancin ra'ayinsu. Na uku shine daidaita da canji da ke faruwa da kasance da shiri don gyara. Na huɗu shine ka girmama juna da kima ƙarfin da ƙila kowa ke da shi. Na biyar shine kasance da ankali da aiki tare don samun nasararwa.

Kana cin tafarnuwa? Eh, ina cin tafarnuwa amma ba na cin tafarnuwa haka kawai. Na kan ci tafarnuwa na a cikin abinci. Idan an dafa abinci, na kan sa tafarnuwa a ciki. Yanda nike cin tafarnuwa kenan amma bana iya cin ta haka kawai. Dum baya, baya da kyau.